Eh to su abokan aiki ana so a kyautata musu, mu'amala mai kyau da su, kada a cutar da su, in suka tambaye abu a ba su, zauna da kowa lafiya.

Eh, musamman da ɗaɗɗare ko da rana, za ka ga inuwakka da rana inuwakka tana gajeruwa da daddare kuma inuwakka tana da sawo sosai ta fi girman jikin ka.

Kudin zama a wajen aiki yana ma wani gida, guga-guga da sana'o'in mata. Mmm, ana cin abinci na gida.

Eh, nakan share bakin falo zuwa cikin ɗaki amma a can waje farfajiyar gida nakan yi yawo da takalma na amma a cikin falo daɗaƙar ba.

To Mai Vaseline, Vaseline muka fi amfani da shi. Ne da lotion na yaro, na sama yaro na baby lotion nakan shafa lotion. Na iya Vaseline.

Eh mu kan, idan mu kayi shara nakan tattara ta a bakin in zuba cikin dosmin sannan a mu kai can waje.

Kalma siri tana da kyau, a ki yaye ta, kada a fadi ko.

Ba mu iya rubuta rahoto a kan komi saboda wannan aikina na kaman 'yan social media, ko jami'an tsaro.